Eh ina iya tuƙa mota. Eh ina iya tuƙa moto sosai ma. Eh dan uncle na ne ya koya mun tuƙa moto. Dole in koya, dole in iya. Eh tuƙa moto a da ne nake tsoron tuƙa moto. Yanzu kuma ina iya tuƙa moto. Kuma moto baya ban tsoro. Eh ai moto sai a hankali. In ka cire tsoro ne zaka iya aka tuƙa moto. Eh uncle na ne ya koya mun tuƙa moto. Kuma ina iya tuƙa moto inyi tafiya ma in dawo lafiya ba damuwa. Eh a da ne in zan shiga hanya sai ina tsoro, ina tsoro. Na cire tsoro kwata-kwata. Ai yanzu bana tsoro ina tuƙa moto, ina tuƙa moto. Ina iya ma gudu da moto. Eh ai moto yanzu ba abun wahala ba ne. Tun da na koya ai bana tsoro kuma. Ina iya tuƙin moto sosai. Eh tabbas ina iya tuƙin moto sosai.

To, eh, na fi son ruwan sama. Ka gane, eh ni ba na son zafi sosai. Na fi son ruwan sama. Eh, yanayin ruwan sama. Ina so ruwan sama, in wurin akwai ɗan sanyi-sanyi ɗumi, eh sanyi-sanyi haka nan sai in rufe kai na da bargo. Eh, zan shiga cikin bargo in rufe kai na, eh yanayin ruwan sama, yana mun daɗi, yana mun kyau. Ba na ma son fita, ina so in zo na a ɗaki in rufe kai na. Eh, idan ina rufe kai nan ina abu na yi mun daɗi, ina jin daɗin ruwan sama sosai. Don ni ba mai shiri da zafi ba ne. Ba na son zafi, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam. Ba na son zafi. Eh sasa ni na fi son ma ruwan sama sosai, Eh, ayi lokacin ruwan sama, ayi lokacin daɗi ne sosai ma. Wallahi ina son ruwan sama sosai.

Nawa takalma kake da su? To ina da takalmi diyawa. Ai takalmi na su kai goma. Domi me son takalma ne sosai. Ina son takalma sosai. Eh ka ga ni bana wasa da takalma. To takalmi na zai kai goma. Eh ina sayo gobe in canja, in samu wani in canja, in samu wani in canja. Ai takalmai takalma na sun yawa, yawa, yawa. Ai takalma kuma bana wasa da takalma. Abubuwan da na fi son siya kenan. Kaga in naje ta-- naje kasuwar nan takalma ne nake son siya sosai. Shi yasa naga na tara su. Kaga in naje ta-- naje kasuwar nan takalma ne nake son siya sosai. Shi yasa naga na tara su. Ai ina nema ma in ƙara takalma Takalma na sun kai goma yanzu haka. Ni mai son takalma ne sosai ina canja su kala-kala Sun yi yawa sun kai goma takalma na sun kai goma.

To, in an zo maganar app ina amfani da X ana kiransa Twitter kenan. Eh ina amfani da shi diyewa, ba randa bana shiga X. Ba rana da bana shiga X. Kaga ina shiga X sa'in duba mene na faruwa a duniya. Eh bai kamata ta zo na ba ka san mene na faruwa a duniya ba. Ina son amfani da X sosai shine Twitter kenan ba? Eh kullum in na shiga ma in na tashi abuda zan fara buɗewa shine X. In san mene na faruwa, in san mene na faruwa a duniya. Eh mene na faruwa a kasuwanci ma. Eh haka sai in duba Bitcoin, faɗiwan Bitcoin ko ya tashi ko ya faɗi. Eh ina son amfani da X diyewa shine Twitter kenan. Eh ai bana wasu da app can.

Eh ina iya ci, don ana sa a abinci. Eh ina ci, ina ci amma ba kullum ba ne. Eh yau zan ci ma, gobe barin ci ma. Don acika sa a abinci ba. A gidan mu in mun dafa abinci ai ana sa, ana sa sosai ma. Eh don iyaye na ma suna son cin abun sosai don ana sa a abinci. Eh ba su hawa wasa da shi. Eh ai gidan mu in ba sa a abinci ba ai damuwa ne, damuwa ne. Ba ma hawa wasa da wancan. Eh mama na man za ta abinci dole sai ta sa, dole sai ta sa. Don ta so abun sosai kuma tana cin abun sosai. Dole ne ma in ci. Na koya a wurin ta ne. Wallahi na koya a wurin ta ne. Na ci sosai wallahi. Abun kuma ba laifi, yana taimako a jiki, yana ƙara, yana sa kashe makarfi. Eh ina ci.

Ai ina sha. Ai ina sha sosai. Ba ran da ba na sha. Na je wurin aiki nan ma ina aikawa a saya mun kuma in je in siya da kaina. Ina shan sosai sosai. Ai ba na wasa da abincin. Ina sha, ina sha, ina sha. Ayi iyaye na ma suna shan sosai. Wallahi ina sha. Ai ba ran da ba na siya, ba ran da ba na siya. In babu a gida ma zan je in aika a siya. Na je wurin aiki ma zan je in siya in sha. Ina fita da abokanaye ma ina siya in sha. Ehh don ba na wasa da shi. Ina son abun sosai don ina sha. Na isa ban sha ba? Ai yana, yana taimako ma ajiki sosai. Eh yana taimako ajiki sosai. Ina sha.

Eh muna da wani kare a gida. Eh muna da kare a gida. Eh karen ne muna aje sa don security a toranci kena ana kiran abun. Muna da kare a gida. Eh karen kuma bai da matsala. Eh bai da matsala. Yana son, yana son maganan mutanen gida. Eh ya ji yunwa ne yana haushi sosai. Eh ai ni mai son kare ne gaskiya kam. Muna da kare ya kai kusan uku a gidanmu. Karnuka gidanmu ya kai uku. Eh don ni mai son kare ne. Eh iyayena ma suna son kare sosai. Eh karen gidanmu ya kai kusan uku. Ko kuma in ce karnukan gidanmu ya kai kusan uku. Eh kuma ga suna son ci abinci suna son ci abinci. Eh muna da karnuka zai kai uku a gidanmu. Eh na ji dadin tambayan nan.

Sosai ma, bana son abubuwan can. Ina jin tsoron kwari. Bana son abubuwan can. Warin abubuwan can ma kawai bai mun ba ne. Eh, ina jin tsoron abun totai totai. Wancan ba karya. Eh, don bana son abubuwan ma. Abubuwan ma su zo ta gefe na haushi yana kama ni. Eh, don warinsa, eh, na gan su ma kashewa nake yi. Eh, bana so maganan abubuwan. Eh, yana, yana, yana ban haushi. Eh, warin abun ma kawai ma bana son warin abun kusa da ni. Wallahi bana son kusa, bana son warin abun kusa da ni tap, tap, tap, tap. Don abubuwan ma haushi yake kama ni. In abun ya zo kusa da ni haushi yake kama ni. Eh, a gidan mu na gan su ma, na sa mu su magani. Eh, don bana son abun. Na ga abun ma tsoro yake kama ni.

To, malami wanda na fi so zan ce, eh, Maths teacher na kenan, Eh, mai koya mun Maths a makaranta. Eh, ina son maganan mutum can don ya iya kwaya abu. Eh, mutum ba mutum mai haushi bane, ya so dariya sasa ina son shi. Eh, malami mai koya mun Maths. Eh, ina son shi, koma in ce Mathematics, malami mai koya mun Mathematics. Ina son maganan mutum can. Eh, don baya da damuwa, shi mai son dariya ne, shi baya cika, mm, duka sosai, yana cika, yana da farin ciki, eh, kuma mutum mai son zumunci ne, sasa ina son shi sosai. Eh, ina son shi sosai mutum in baya da damuwa, yana, yana, yana da farin ciki kuma yana son zumunci, sasa ina son shi. Ai malamin Mathematics na, kai mutum mai kirki ne.

Eh ina yi sosai ma. Ina taunawa sosai ina yi. Ai, in ka zo gidanmu yanzu haka muna da gogoro ya yi yawa, ya yi yawa. Eh ina tauna goro kuma gaskiya yana da amfani sosai a jiki. Goro, ai goro ba ƙaramin amfani yake yi a jiki ba. Eh yana so, yana sa jiki yiyi kyau. Eh za sa ka gan ina son abun. Ina taunawa sosai. Ai ni da goro ka san inda nake son goro kuwa? Ina son goro. Eh kuma ina son shi don damuƙo jiki yana yi sosai. Saisa ina son goro. Ai bana wasa da goro ai ina son goro sosai kuma na iya taunawa. Na siyan nan zan tauna shi da kyau, in tauna shi da kyau, in tauna shi da kyau don na san amfaninsa. Ai ina tauna goro sosai ma.

Sau nawa kake yanka farce? To ina yanka farce, a sati sau biyu. Eh, a sati sau biyu ina yanka ina iya yanka farce a sati sau biyu. Ka san ni bana son bar farce yi tsayi. Eh bai kamata in bar farce yai tsayi ba. To aka a sati sau biyu nake yanka farce don fita da kyau. Eh amma bai kamata in bar farce da datti ba. Ai na bar farce da datti akwai damuwa. Eh to da sati a sati sau biyu nake iya yanka farce kuma ya ke fita da kyau, don in yi amfani da shi. Eh bai kamata in bar farce yayi tsayi-tsayi ba, bai haɗu ba ai. To a sati inda na faɗa ina yanka ina iya yanka farce na sau biyu a sati. Eh.

So da yamma kafin in shiga in kwana nake iya je in samu abokanaye na mu zauna muyi hira, muyi hira, muyi hira. Ehh a yi hira, a yi dariya, ehh a yi hira da farin ciki ba damuwa. Ka san kana da abokanaye hakanan ehh ba damuwa sai a dinga yi hira kawai. Ehh naci ka hira da abokanaye na wasu lokaci kuma zan je in kalla ball. Ehh in ya mayaka nan, in ya mayaka nan zan je in kalla ball. Ehh sai in zauna da abokanaye na muyi dariya, muyi hira, mu zauna da farin ciki ba damuwa, ba wani haushi tare. Ehh don zaman tare ne muke yi. Ehh, ehh wasu lokaci ina dawo aiki na na gaji ehh sai yan mayaya ka na sai ɗin fita da abokanaye na. Mu je wurin hutu, mu zauna mu huta ehh ana dariya ana hira. Ehh zan zauna da abokanaye na da yamma a yi hira kafin in shiga ciki in je kwanta.

A ina rufe baki lokacin hamma. Bai kamata ina hamma ina buɗe baki ba. To ina hamma zan rufe baki. Eh don ina tare da mutane bai kamata ina hamma zan buɗe baki wa ba, bai haɗu ba ai. Eh so ina tare da mutane ko bana tare da mutane ma ina hamma ina rufe baki. Eh don ban san me ne zai shiga bakin ba. A in ban rufe baki ba a haka sai ban san me zai shiga bakin ba. A ina hamma ina rufe bakina don ba wanda zan-- ban san me zai shiga bakin ba. Kuma bai kamata ina tare da mutane ba ina hamma sai in buɗe baki. Ka gan bai haɗu ba? A to ina tare da mutane ina hamma zan rufe bakina ko bana ma tare da mutane ina hamma ina rufe baki. Don ban san me zai shiga bakin ba. Eh in kuma kasan in abu ya shiga baki eh matsala ne. Eh dole in rufe bakina. Eh to ina hamma kom ina rufe baki.

Ta abincin wanda nake ci da safe shine soyayyen doya. Eh ina tashi da safe haka sannan inje in yanka doya, sai in soya, sai in haɗa shi da kwai. Eh na ci kaciyan soyayyen doya da kwai. Abincin wanda zan ci kenan kafin fara shirin zuwa aiki. Eh zan haɗa soyayyen doya da kwai. To ni ina son doya sosai. Eh ina son doya, idanna tashi da safe haka nan, ina, ina fara shiri kafin fara shiri zan je in yanka doya in soya sai in haɗa shi da kwai. Eh ina cin soyayyen doya da kwai da safe. Eh kafin bani ta, kafin ma in je aiki. Eh abubuwan nake ci kenan. Eh zan tashi ma, in ɗan fara wasu goge goge da share share inna gama zan je yanka ma doya, in soya, in haɗa shi da kwai, in ci. Abincin wanda nake ci kenan da safiya.

Eh ina iya. Eh ina, ni mai sa mutane dariya ne. Eh ni mai sa mutane dariya ne. Ina tare da abokanai na nan sai in sa su dariya. Eh don ni mai farin ciki ne. Bai kamata ina tara abubuwa da yawa a zuciya. Eh ina tare da abokanai na sai in sa su dariya don su ma suna sa ni dariya. Ina tare da mutane ma ina sa su dariya. Eh don ni mai farin ciki ne. Eh ni mai dami ban da damuwa da mutane. Don na san ina sa su dariya. Eh mun fita hakanan da abokanai na in sa su dariya. Eh haka nake. Haka nake. Eh ko a gida ma in naje gida haka nan ana hira a gida zan iya in sa su damuwa, zan iya in sa su dariya. Eh don ina sa mutane sosai dariya. Eh ka' na ji daɗin tambayan nan. Ina sa mutane sosai sosai dariya. Eh don ni ban da matsala, ban da damuwa.

Eh ina tarawa. Eh bana wasa da wancan, ina tarawa. Eh in ka shiga ɗakina ma akwai inda nake ajewa. Eh in ka tika board nan nake ajewa. Eh ina tarawa, ina tarawa wancan kam bana wasa da shi. Eh kowa ma ya san ni da irin halin can. Eh abokaina ma sun san ni da irin halin can. Eh iyaye na ma sun sani da irin halin can. Ina tarawa wancan kam tabas bana wasa, bana wasa da wancan. In ka tambaya za ce eh ina tarawa. Sabin kuɗi kuma ai ina yin shi. Eh wancan kam ba wani matsala a gefen can. Ina tarawa in ka shiga ɗakina kamar inda na faɗa, in ka shiga ɗakina kamar inda na faɗa in ka duba za ka gansu. Eh ina tarawa tsabar kuɗi. Ina tarawa wancan kuma ba matsala bane. Kowa ya sani da halin can. Ina tarawa. Eh.

To, eh ina iya shafa masa mai. Eh ina safa masa mai eh a sati sau uku nake wankewa. Eh ina wanke wa a sati sau uku. Sai in safa masa mai, eh sai an je a gyara sa. In je wurin, wurin haski sai a gyara sa a sake, sake, a sake safa masa mai. Eh ai ni bana wasa da gashi. Eh kagan gashi bana wasa da gashin. Eh zan je in safa masa mai. Ina dan kula da sa don in yi tafta, in fita mu ci tsakanin mutane a ce kai gashin ka nan ya yi kyau. Haka nake yi wasu lokaci. Eh zan tara, in wanke shi, in kuma na shi eh ifita saf saf. Eh don in na fita tsakanin mutane masu ce kai gashin ka nan ya yi kyau. Eh ina kula da gashina da kyau.

Eh, ina iya ce okay ka yi wannan. Eh, in ka gama wannan sai ka je ka karasa da wannan. Ina iya ba ma mutane ayyuka, kuma in ce aiki. Eh, zan iya ce to in ka gama wannan sai ka je ka yi wannan. Eh, amma ba kullum ba ne ina ina iya raba ayuka. Eh, ka gan a wurin aiki in ogan mu baya nan ni ne ana ban, kuma in ce ni ne in charge a turanci kenan. Eh, ana ban to, in har akwai aiki a yi wa haka ina raba ma, ina raba ayuka ma mutane. Eh, don a samu a gama aikin da wuri. Eh, don in ba ogan mu ni ne nake yi. Eh, yana nan kuma shi yake yi, shi yake raba ayuka. Amma in baya nan kuma ni nake rabawa. Eh, ka gane ai ni nake raba ayuka in ce su yi haka kaza, su yi haka kaza, su yi haka kaza. Eh, haka nake yi haka.

Eh, ni mai son karatu ne sosai. Eh, in ka shiga ɗaki na, ma kana tara takardu da yawa na tara takardu. Don ni mai son karatu ne. Eh, ina iya tashi ma da safe in ban je aiki ba, zan shiga karatu, karatu, karatu har yamma. Don ni mai son karatu ne. Eh, abokaina ma sun sani da halin nan. Eh, a gida ma an sani da halin nan. Sa suga, zan iyama karatu har yamma yazo. Ban sani ba. Don ni na son karatu sosai. Ina da takardu da yawa a ɗaki wanda ni ke son karantawa. Eh, kuma ni na son in siye su dayawa. Eh, ni na son karatu sosai. An sani da halin can ko a wurin aiki ma an sani da halin can. Kaman in ban je aiki yau ba, eh zan zauna a ɗaki sai karatu kawai. Don ni mai son karatu ne. Ina son karatu sosai haka.

Wani irin tsintsiya nake amfani da shi? Eh ina iya amfani da tsintsiya mai sayi. Eh don shi yake, yake taimake ni shara, eh yake, yake, yake sa ina iya shara da wuri ma. Eh ina iya amfani da tsintsiya mai sayi Eh ni tsintsiya na ma in yi tsintsiya yai guntu ba na iya amfani da shi. In ba wai tsintsiya mai sayi ba. Eh na fi so amfani da tsintsiya mai sayi don ina yi shara don shara ya fita da kyau. Eh don kan samu matsala a shara. Eh haka nake yi. Kai naji daɗin tambayar nan. Eh ina shara na don shara na ya fita da kyau, yi tsab, tsab, tsab. Eh to ba na cika son tsintsiya guntu sai tsintsiya mai sayi. Don ina shara in san eh ina yi shara ya fita kuma sab, sab. Don tsintsan guntun nan kai ina sarar nan baya cike ban kamar saran bai fita ba. Eh amma ka gan ina amfani da tsintsiya mai sai yake, yake iya fita da, da datti. Eh haka nake yi.

To ni irin kiɗa wanda na fi so, zan ce makusa, rawan makusa. Eh, kai ina son kiɗan can sosai. In an buga mun kiɗan can ina tashi in yi rawa sosai. Ba ka ra ba karamin rawa ba. Eh, ina son kiɗan can sosai sosai, rawan makusa. Kai? Ai, akwai wanda baya son rawan makusa kuwa? Gaskiyar rawan makusa ya haɗu. In an buga mun kiɗan can ina fara rawa, ina rawa, ina rawa, ina rawa. Abokanai na ma su dunga mun tafi. Iyaye na ma su dunga mun tafi Eh, angwa ma sun dunga mun tafi. Don ina fara rawan makusa. Irin kiɗa wanda nake sauke nan. In ka buga mun kiɗan makusa, ka bani kawai. Ina shiga rawan makusa. Hmm, ai ka banni kawai. Ba karamin rawa na iya ba fa. Kasa rawan makusa kuwa yana da haɗuwa ne kawai. Irin kiɗa wanda nake so kenan.

Eh ina buga rubutu da sauri. Ai in ni ina aiki a gaba na, ina iya rubutu da sauri. Tun a makaranta na saba rubutu da sauri. Ai ni ka banni kawai da rubutu. In na fara ma rubutu sauri, hmm, kafin ka hankama kafin ka hankala lokaci ya yi kawai. Eh ai ni ina rubutu sauri sosai. Kowa ya san ni da rubutu sauri. Eh abokanai na ma sun san ni da rubutu sauri. An san ni a gida ma da rubutu sauri. In kana son in ma rubutu da sauri ka kira ni kawai. Ina rubutu da sauri wancan kam tabbas an san ni da shi. Ai rubutu da sauri kawai ka banni. In na fara ma rubutu da sauri kafin ka hankara na gama, na gama. Don ba na son ɓata lokaci, ba na son ɓata lokaci. Ka banni kawai rubutu da sauri zan ma rubutu da sauri ya fita tsab tsab ba damuwa.

Kai, aini ina share ƙura kullum kullum. Eeh, kafin in tashi bacci in zan je aiki zan share ma ƙura. Eeh, ina share ƙura ina gogewa kuma. Ba ma sharewa kawai ba ina gogewa. In ka ga in na yi bacci haka, in na tashi abun da zan yi, zan share ƙura. In na share ƙura sannan zan sake gogewa. In na goge sai in fita. Eeh, in na fita zan nema, ee zan nema soso, sai in sa shi a cikin ruwa in dawo kuma in sake gogewa da kyau. Ai, sau nawa kullum kullum ina share ƙura. Eeh, ni bana wasa da share ƙura. Eeh, ina share ƙura kullum kullum. In na tashi da bacci kafin in je aiki ma kafin shirin in je aiki ma abun da nake yi kenan. Eeh, zan share ma ƙura dan in fita safsaf bai kamata in bar ɗaki da ƙura ba. Eeh, kuma yana taimako sosai. Eeh, ina share ƙura wancan kam bana wasa da shi.

Aika bani ɗaure, ina iya ɗorewa. Eh, in anzo maganar ɗaure abu ka kirani kawai. Aini bana wasa da irin abubuwan nan. Ina ɗorewa da kyau, da kyau, da kyau, ya fita da kyau. Eh, in an kanaso in ɗorema abu ka kirani kawai. Ina iya ɗorewa yana fita tsab. Eh, ina, abunda na iya kenan. Nafi kai ka banni kawai da irin ɗore abubuwa. Eh, kaga na ɗaya ɗaura kuɗi. Wancan kam ba matsala bane. Eh, in kana nema in ɗore ma kirani. An sani abokanai na ma sun sani da iri, da ɗauri, da ɗauri. An sani ma a gida da ɗauri. Eh, ina iya ɗauri sosai, sosai. Aini ɗauri hmm ba matsala bane a wurina. Eh, adane ban iya ba amma kaganni yanzu na koya sai nazo na sake iyawa kuma na iya sosai, sosai. Na iya, na iya ɗauri wancan kam. Ai gaskiya ba rance matsala bane a wurina, ba matsala bane a wurina.

Eh ina da katin kasuwanci don ina saida kaya. Eh ina saida su riguna, ina saida su yadi. Eh to in kana so yadi zan baka katin kasuwanci na don in kana da aboki mai neman yadi sai ikira ni. Eh ina saida yadi, ina saida kaya, ina saida riguna, riguna maza da yadi. Eh in kana son yadi zan baka eh katin kasuwanci na. Eh don ka bawa abokanai ka, ka bawa mutane masu neman yadi don su zo su same ni. Eh a ka san kana da kasuwanci, kana kasuwanci baka da katin kasuwanci akwai matsala. Eh don ina za-- in ana neman yadi ayi dole a same ka. Ka gane ai? To ni ina da katin kasuwanci don in kana neman riguna maza, in kana neman yadi, ayi tulare ma na cika sadin tulare a da amma aikina ya zaya yawa sai na ci gaba da saida yaduna. Eh zan baka katin kasuwanci na don ka neme ni.

Ai ba ƙarami daɗi nake ji ba. Gaskiya kau, ina jin daɗi ranar biyan albashi. Ina jin daɗi. Eh, don akwai abubuwan da zan yi, na rubuta a fefa akwai abubuwan da kuma zan siye, zan siya, gasu siyayya. Ai ranan kan ba ƙaramin daɗi ba. Eh, ranar in an biya, wasu lokaci ina sallame su, na sallame su a gida sai in fita da abokanaina. Eh, ba ƙaramin daɗi nake ji ba ranar albashi. Eh, ranar biyan albashi. Eh, don abubuwa da yawa ina da shi a kai nan wanda zan siya. Eh, in kuma ba biya ba, ka san akwai matsalace, akwai, akwai eh, matsala. Eh, to in an biyan albashi nan toh shine zan je yi musu siyayya, in je kasuwa yi musu siyayya, in dawo. Don ka san ni ma ina business. Eh haka ina jin daɗi.

Eh ni mai son hoto ne da yawa, so ina son ɗauka hotuna. Ina son ɗauka hotuna da yawa. Eh ba inda ba zan je ba zan ɗauka hotuna ba. Eh ina son ɗauka hotuna. Na fita da abokanaye nan zan je, mun je wurin hutu muna hira muna dariya san in ɗinga ɗaukan su hotuna. Ni me son ɗaukan hotuna ne sosai. Ai ka banni kawai da ɗaukan hotuna. Eh don in na fita haka nan za ji hira muna dariya ana ɗan farin ciki se in ɗauke su hotuna. Don ina son in ka duba waya na ma hotuna na yafi yawa don ni ne, ni ne, ni, ni mai son hoto ne. Eh ina son ɗauko hotuna sosai sosai. Ai ka bani kawai. Ni da hotuna hmm ai ba na wasa da ma hotuna. Ina dauko hotuna. Ba inda baranje wanda baran ɗauka hoto ba. Ni ke na. Ba inda baran je baran ɗauka hoto ba. Ai ni mai ɗaukan hotuna ne sosai sosai. Ba na wasu da hotuna. Wallahi ba na wasu da hotuna.

Eh na fi so Nutri Milk. Eh, ayi ka bani kawai da Nutri Milk. Ni abubuwan madara ma nima kawai ina son abubuwan madara dayawa. Wallahi, ayi Nutri Milk ka bani kawai da shi. Eh, in na siya ma Nutri Milk, in ba Nutri Milk sai siya ma Chivita. Eh, a turo cikin na, na ce Chivita. Aibfruit juice dana fi so kenan. In na siya ma Chivita nan ka bani kawai zan sha ma a take. Ina gyama zan sha ma a take. Ayi bana wasa da abubuwan can ai. Wallahi bana wasa da shi. Ayi ka gan madara, ka gan Chivita, hmm, eh ka bani kawai da shi. Eh in mun fita da abokanai na ma in mun je wurin hutu abubuwan ne nake siya ke na. In zan siya ma Hollandia in babu sai in sha ma Chivita. Eh, don ina son abubuwan sosai ba matsala abu ba matsala ina son abubuwan sosai sosai. Wallahi ba ƙaramin so nake yi ba.

Ai, ni na fi so burodi mai laushi, ba na so mai tauri. Don in ya yi tauri nan ba na iya cin sa. Eh, amma kaban mai laushi ina so in yi laushi, ya fita. Eh, yana laushi kuma yana ɗan zafi zafi. Eh, irin burodi wanne nake so ke nan. Eh, mai laushi sosai sai in haɗa shi da shayi ko in sashi da madara. Don ni ma mai son madara ne. To ni ina son burodi mai laushi, um ba na so mai tauri. Don in kaban burodi mai tauri ba ran ci ma ba. Ba zan iya cin abu mai tauri ba. Eh, don hakori na ma zai yi mun ciwo. Eh, amma kaban burodi mai laushi zan ci ma, zan ci ma, zan ci ma, zan haɗa shi da madara. Um Kaban mai laushni nan zan haɗa shi da madara ko kuma shayi kawai. Eh, amma kaban mai tauri nan ba zan iya ci ba. Eh, to ni irin burodi na wanda na fi so shine burodi mai laushi. Eh.

Eh ina iya rera waƙa. Ai ina waƙa sosai ai. Waƙa kawai ka barni. An sani da waƙa. A da a yi hin har ina waƙa mutane suna rawa. Eh yanzu na abun ya ɗan ragu kaɗan. Ai inna zo wurin wanka ma inna fara ma waƙa ka bari ka wai. Ai ni ba ƙarami waƙa nake yi ba. Eh, abokaina sun sani. Eh an sani ma a gida da waƙa. So in kana maganan waƙa ma kawai ka barni. Ai inna fara ma waƙa. Ai dole sai ka yi rawa. Ai lai dole sai ka yi rawa wallahi. Ai ina rera waƙa sosai ai. Ai ina rera waƙa. Aran da ba na waƙa. E In kana so ma waƙa yanzu ma zan ma waƙa. Ina rera waƙa. Ai ka barni ka wai. A da inna ma waƙa. Ai yanzu nema abubuwan sun ɗan ragu. Amma har yanzu ma fa ina kan yi ba ƙarya. Ina kan waƙa, ina waƙa, ina waƙa. Ai ka bari ka wai. Ina rera waƙa. Ina iya rera waƙa.

To muna da madubi dayawa a gida. Madubin mu ya kai uku a gida. Eh akwai ɗaya a ɗakina, akwai ɗaya a ɗakin iyayena sai akwai ɗaya a ɗakin yayana. Uku kenan. Eh sai a asammu masu son gaye ne a gida. Eh bai kamata ah kana da ɗaki ba, ba madubi. Eh ka gan don ya kamata ka duba jikinka kaɗan gaye kafin ka fita. Eh to madubin mu a gida ya kai kusan uku, uku ma inda na faɗa ɗaya a ɗakina, ɗaya a ɗakin iyayena sai ɗaya a ɗakin yayana. Eh don dukannin mu ma masu son gaye ne. Ka gane ai zaka fita ya kamata kaɗan tsafta kaɗan kalli jikinka, ka san yane kake, yane fitan ka yake. Eh haka guda uku muke da shi. Kamar inda na faɗa dazun ɗaya a ɗakina, ɗaya a ɗakin iyayena da yayana. Haka ne.

Eh dai zan ce ina tafiyan kasuwanci. Eh don nima ina da kayayyaki wanda nake sayarwa. Eh ina tafiyan kasuwanci kom. Eh don nima ina saida kayayyakin maza da yaduna. Eh to zan ce ina tafiyan kasuwanci. Ai kasan abun sai a hankali. In ba da kasuwanci ba a-a-ai akwai damuwa. Eh to ina iya tafiyan kasuwanci. Eh don ina saida ayan su kaya dayewa, kayayyakin maza ne, yaduna ne. Ai ka kira su kawai. Ai duk abun da kana nema ina da shi. Irin kayayyakin maga ni, eh irin kayayyakin maza da yaduna ina da shi. To zan ce ina tafiya kasuwanci. Eh ai ni kasuwanci bana wasa da kasuwanci. A haka ma ina zuwa aiki. Eh in ba aiki sosai sa inje kasuwanci na. Eh don nima ina siyayya ina saida abubuwa. Eh dole inji kasuwanci. Eh ai ni bana wasa da kasuwanci haka kom. Eh.

Eh, zan ce ba sosai ba. Ba kullum ba dai amma zan ce zai kai kusan sau huɗu ko uku haka na. Kasan wurin aiki kam sai a hankali in ba ka da bakiya ba, kira ba a yi abun kawai ka bari kawai. Ba zan ce sosai ba de. Don ka san ko wannan kowa na aiki sosai, tabbas kowa na aiki sosai. To kira kam za, a dinga kiran ka. Wani lokaci ma kullum fa. Wallahi wani lokaci kullum. Aiki na in ba ka haɗa da hankuri ba sai akwai matsala. Dole ka ɗan ga haɗa da hankuri. To kira kam bara daina kira ba za ci gaba ne. To ai kullum kullum ne ina karɓan kira a aiki sai a hankali de.

To ina iya kunna wuta amma ka san a tambayan wanda ka mun nan ban san wane irin wuta ba. Eh amma kunna wuta kom in ka ce kunna wutan murhu ko kuma itace ina iya. Eh to wancan kom ai ba matsala ba ne. To ka ce ina iya kunna wuta? Ai ina iya kunna wuta. Koma wane wuta zan ce kom yanzu kom. Koma wane wuta ka kawo zan kunna ma. Eh wancan kom bari dawo matsala ba. Eh haka kom bari dawo matsala ba. Eh wancan kom eh kunna wuta ai bai zama kamar ta yi zama damuwa ba. Eh kunna wuta kom ina kunna wuta. Eh in wutan itace ne, in wutan abinci ne, in wutan ɗaki ne ma koma wane wuta ina iya kunna ma. Eh wancan ba rai dawo damuwa ba kuma bai kama dama dama yi dawo damuwa ba. Eh kunna wuta kom ina kunna wa. Eh wancan ai na ji daɗin tambayan nan kom amma ka san koma wane wuta ne? Eh ba karya ana kunna wa koma wane wuta ne.

Eh to ina amfani da Android ne. Eh irin, irin wayan wanda nake amfani da shi kenan ina amfani da Android. Eh Android ɗin masu sunansa wai Redmi. Eh don yake yi mun abun da nake so. Eh kai gaskiya ina son wayan. Don yana mun abubuwan nake so. Ina duba, ah news ma abubuwan da ke faruwa a duniya ina dubawa. Eh kan wayan kan gaskiya ba laifi. Eh wayan kan yana ƙoƙari. Android nake amfani da shi. Eh kuma Android masu na wayan inda na faɗa ɗazun Redmi. Eh kuma gaskiya yana ƙoƙari. Eh ina jin waƙa, ina iya jin waƙa da shi, ina iya shiga Twitter shine ana kiransa X ko? Eh ina iya ba abu har buga game nake iya yi da shi. Eh, inyi komi da komi ai. Eh wannan nake yi tambayan nan matar wayan ɗin ne. Eh ai wayan kan gaskiya ba matsala. Eh ina amfani da Android ne kuma Android ɗin gaskiya akwai kyau ba matsala.

Eh to wacce hannu nake amfani da shi zai na zance hannun dama. Eh ina amfani da hannun dama. Eh hannu wanda na fi aiki da shi kenan sosai. Ina iya amfani da hannu hago eh amma ba, ba na iya aiki da shi sosai inda na ke aiki da hannun eh dama na. Eh ai hannun dama ne na ke amfani da shi. In zan wanke kaya ma da ƙomi hannun dama na ne ya fi aiki sosai. Eh ci abinci ma hannun dama na ne ya fi aiki sosai. Zan shara ma hannun dama na ne ya fi aiki sosai. Eh ba na cika iya aiki sosai da hannu ago sai dama. Eh in zan miƙa in zan goge goge ina using hannun dama na ne. Eh don shi ne ya fi aiki sosai. Mm ina iya using hannu, ina iya amfani da ah hannu agufa amma hannun dama na ne ina amfani da shi, ina amfani da shi sosai sosai. Eh ina amfani da shi sosai sosai kamar wancan ba laifi. Shi ne ma na fi aiki da shi ma hannun dama na. Eh.

Ai sosai ma. Ina ina amfani da kunnen waya sosai sosai. Ehh, wani lokacin ma ina aa ina fita ma, eh in an kira zan amfani da shi. E sosai sosai ina amfani da shi. Ai ba matsala. E mu mun kai kusan uku ma a gidanmu wanda muke amfani da shi. Ee muna amfani da shi sosai muna amfani da shi. Ai wancan ba matsala ba ne. E amfani da kunnen, kunnen waya kam ai ba yau ba ne amfara amfani da shi. E kullum kullum ina amfani da shi. Baranda bana amfani da shi. E e don a bokanayena wayansun su ma suna amfani da shi. E dole ai dole in ga amfani da shi. Ai baranda, na ji daɗin tambayan nan kam tambayan ba laifi. Amma dai baranda bana amfani da kunnen waya kam. Ai in zan fita, in zan je wurin hutu, a aiki ma zan je ina amfani da shi don akwai, akwai abubuwa da yawa a ciki. E ina amfani da shi.

To in ana, an ana maganar biki, zan ce aure. Eh ina fi son zuwa aure. Na fi son bikin aure sosai. Eh ka san bikin aure kuma ana zuwa tare, a je ayi rawa, a ci abinci, a sha su fanta, a sha, ba abun da ba'a yi a bikin aure. Eh ina son bikin aure don ana cin nama sosai. Wallahi bikin aure akwai kyau. Yana mun kyau gaskiya. Wallahi ina son bikin aure sosai. Eh in ba bikin aure ba, in banda bikin aure, sai bikin Kirsimeti. Eh wancan kowa zai zo da farin ciki, a yi dariya, a yi shaye shaye, a ci abinci, a yi komi da komi don ana tare. Eh ayi bikin aure ma da bikin Kirsimeti. Amma ni na fi son bikin aure gaskiya kuma. Eh wancan ba matsala. Don ana zuwa da farin ciki, a haɗu, a yi dariya, a yi komi da komi.

Eh dai ina iya cije farce. Eh amma ba kullum-kullum ba. Ina iya cije farce dai. Watara in zaune ni kaɗai haka nan ba abun yi sai in shiga cije farce. Abun ma dariya yake ban watara na. Wallahi eh ina iya cije farce. Eh wancan kawai. Eh ba matsala bane ina iya. Eh watara na kawai ma ina fito aiki ina zaune ni kaɗai a ɗaki in babu yin yi sai in dinga cije farce na. Eh watara ma ina je aiki ina zauna wurin aiki in ba abun yi a wurin aiki sai in dinga cije farce na. Eh ka san abun dariya ne. Kai! Na ji daɗin tambayan nan. Wallahi tambayan nan ya haɗu. Wallahi. Eh to cije farce ba matsala bane. Eh zan ce ma kowa ma na cije farce amma ni ma gaskiya kawai ina cije farce na sosai-sosai. Eh kamar ina zaune ni kaɗai haka a ɗaki ba abun yi. Me, me, me zan shiga cije farce na kawai. Eh ka gane ai abun sai a hankali. Wallahi.

To irin wasan da na fi so, zan ce wasan kwallo, shine ana kiran shi ball. Eh wasan kwallo irin wasan da ke so ke nan. Ka san in naje aikin nan, in aiki yayi yawa, in na dawo gida na ɗan huta, in yamma ya kusa haka nan, sai in je in kalla wasan kwallo, ko kuma in buga wasan kwallo. Eh shine ana ce ball. Eh in je in buga ball da abokanaye na, muje fili muje mu buga ball. Za mu haɗu a fili zamu je mu buga ball. Eh ai ga bani kawai da ball. Eh a turanci kenan ana kiransa ball. Eh, kai ina son wasan ball sosai sosai. Eh mun haɗu da abokanaye na hakan, nan in an tashi aiki nan, in an tashi aiki sai ɗan huta, inna ɗan huta sai muje mu buga ball. Eh, kai ka banni kawai, ka san ni da son ball wallahi. Ina son ball sosai sosai. Inna haɗu da abokanaye na in ka ga muna ball, kai ko ni ma na ɗan iya fa, suma sun san na iya wallahi. To zan ce wasan da na fi so shine wasan kullun kafa. Eh shine ana kiran shi football a turanci.

To! Ni zan ce na fi son hawan lift. Eh, don hawan lift na da sauki ba abin da za ka ji jiki ba ne. Eh, gaskiya zan ce na fi son hawan lift. Eh, ka gan hawan lift nan ba za ka ji jiki ba, za ka yi sauri amma ka gan to! Ni dai zan ce ma na fi son hawan lift. Eh, wane ma bai dai so hawan lift ba? Eh, amma kai ka san hawan lift ba akwai daɗi fa. Eh, in fari ta na hau hawan lift, eh, ya kai ni koma ina. Eh to! Ni zan ce na fi ma, na fi ganema lift. Eh, na fi ganema lift. Eh, ni da abokaina za mu je wani wurin ma lift muke, muke hawa ya kai mu sama. Eh, don ka kai in ba da lift zafa akwai matsala. Gaskiya akwai matsala. Eh, gaskiya kan lift na fi ganema lift sosai. Wallahi sosai, sosai ma na fi ganema lift.

To zan ce, da safe dai. Eh, ka gan in an tashi da safen nan akwai ɗan karfin jiki kaɗan, Eh, ka naɗan ƙarfin jiki kaɗan, kuma da yamman nan kuma akwai ɗan gajiya. Yamma ya kaso ka huta ne. Eh to zan ce da safe dai, safe yafi. Don ka gan yamman nan, hmmm zaka nema ka huta, Eh, zaka nema hutu, irin ka fito aiki ma ka gaji. Eh, amma ka gan kafin kaje aikin nan, eh hen, akwai ɗan ƙarfi a jiki, Eh, sasa ni na fi ganema da safe. Eh da safe. Don yamman nan kai, man yamman nan akwai ɗan matsala. Eh, don zaka ɗan gajii, kuma in ka gajin nan, kai, ba ɗan ƙarfin jiki kuma. Eh, amma ka gan safen nan, akwai ɗan ƙarfin jiki, zaka ganema jikinka, ba wani laifi, jikinka akwai ɗan ƙarfi. Eh amma in ka ci akwai da yamma kom, akwai ɗan gajiya. Eh, sasani, eh na fi son safe,

To, wane irin mai kake amfani da shi? To, na gode ma tambaya nan. Ni na fi amfani da Vaseline. Eh, na fi amfani da Vaseline. Eh, ka san ina yi wankan nan, ina goge jikina, ina shafa Vaseline jikina na wanni walƙiya yana kamshi. Eh, don Vaseline in na sa jikina kamshi sasa na fi gane da Vaseline. Eh, ni ba na shafa wani abu in ba Vaseline ba. Don jikina ma ya karɓi Vaseline. Eh, kuma ba na so abu ne ke sa jikina kamar bleaching haka a engli a tauranci ke nan ana kira fari. Eh, to ni na fi gane ma Vaseline ne. Ina yi wanka ina tashi da safe ina gyare gyare ina yi wanka, ina zo shiri ina shafa Vaseline. Don yana sa ni walƙiya kuma yana sa ni kamshi sosai. Sasa ni nake so in yi amfani da Vaseline sosai sosai. Ai ni ba na wasa da Vaseline wallahi. Ina amfani da Vaseline sosai.

To na gode ma tambayan nan. Eh wani irin miya nakefi so? Zance miyan kuka, gaskiya ina son kuka. Inna ci ma kuka kai, ba ƙaramin daɗi nakeji ba. Akwai wani daɗi nakeji a cikin zuciyata. Inna jin wani daɗi ne inna ci ma miyan kuka kuma hada shi da ton shinkafa. Miyan kuka inma ka yi shi da romon nama, in ka yi shi da rmon nama sai ka haɗa shi da man gyada, kaai ba ƙaramin daɗi nakeji ba wallahi. Ai miyan kuka, ka banni kawai da miyan kuka. In ka haɗa miyan kuka sai ka yi shi da ton shinkafa. Ai a gidanmu sun sani da son miyan kuka sosai sasa basa wasa. Wallahi ai ka bani kawai da kuka ba ƙaramin son kuka nake yi ba. Ai miyan kuka ya haɗu, ya haɗu soosai ka haɗa shi da wani tuwonn shinkafa kamar na inda na faɗa ɗazu, da romon nama sai ka yi da man gyada, ai ya haɗu.

To ni ina son dogo. Eh ka san ni da son abubuwan dogo dogo haka nan. Ba na son abubuwan guntu sasani, na fi so dogon tufafi. Ehh abun na fi so kenan. Eh ina de suma diyowa dogaye doguwan tufafi abubuwan nake so kenan wallahi. Shi nake fi so. Eh in zan je kasuwa ma in zan siya eh in zan siyayya ina siya dogon sa. Ba na so guntu guntu tufafi. Eh dogo dogaye tufafi nake so wallahi. In zan je siya kaya ma abubuwan nake siya ke nan. Eh ka san ni ba na so don ƙafana na de sayi bai kamata ina sa guntu guntun abu ba. Eh sai dogaye wallahi. Kai naji daɗin tambayan nan wallahi naji daɗin tambayan nan. Inda na faɗa ɗazu dogaye tufafi nafi so. Eh ba na son guntaye don ni ina da dogayen ƙafa to ban samu bai kamata in sa guntaye abu ba wallahi haka.

To ina tufe miyau a waje. Eh ina tufe miyau a kasa a waje kenan. Bana iya tufe miyau a cikin ɗaki. Don ba kyau. Bai kamata ka tufe miyau a cikin ɗaki ba. Eh ina fita ina son tufe miyau zan fita waje in tufe miyau. Eh a wurin nake tufe miyau nan. Eh don ka yi tufe miyau a ɗaki yayi bai haɗu ba. Ko kaɗan ko kaɗan bai haɗu ba. Wallahi bai haɗu ba. To in zan tufe miyau ina fita ɗaki. Eh idan in tufe miyau ko kuma ina wanka a cikin toilet sai in tufe sai in wasa shi da ruwa. Eh amma ina waje dai sai in tufe miyau. Eh don bai kamata kana cikin ɗaki kana tufe miyau ba. Ai kyamani ma bai haɗu sosai ba. Eh amma gaga ina wajen nan sai in tufe miyau. Eh amma ina cikin ɗaki kai bai haɗu ba ko kaɗan. Ka gane ko? Amma ina shiga wurin wanka ma zan iya tufe miyau sai in wasa ruwa a wurin. Eh ama ni na fi son tufe miyau a waje ne.

Eh ina iya, ina iya yi eh amma ba kullum ba de. Eh kaga abun zuwa zuwa ne. Wallahi yau ka gan zai zo a'a amma dai ba kullum kullum ba de ina iya yi. A lokacin bacci kau bamma ba karya kwai ina iya yi. Eh abikanai na ma sun sanni da irin halin nan. Eh iyaye na ma sun sanni ina iya yi amma ba da kullum ba. Kaman na faɗa abun de eh kai na ji daɗin tambayan nan dai. Eh ina ji daɗin tambayan nan inda na faɗa dai ba kullum ba de. Kaga ne ai amma ina iya yin harsashi. Eh ina iya yin harsashi. Lokacin barci ina iya yi amma kagan zuwa zuwa ne ba kullum ba ne dai nake yi. Eh inda na faɗa da su dai ba kullum ba amma in yi kwantabbas ina iya yi. Ai tambayan ka nan gaskiya na gode. Na ji daɗin tambaya. Eh ina iya yin harsashi kuma lokacin barci ina iya yin harsashi.

Yaushe kake yi wanka? Ai wanka kam bana wasa da wanka. Wanka ai bana wasa da wanka. In tashi da safe, in na yi su shara-shara, ina su goge-goge sai in je in wanka. To na cika yin wanka da safe. Eh ina yin wanka da safe sai in na dawo aiki sai in wanka kuma sai in kwanta in huta. Da yamma kafin in bacci in dare ya yi kafin in bacci sai in sake watsa ruwa. Eh ina wanka amma na cika wanka sosai da safe. Eh kafin in je aiki yakamata in watsa ruwa. Eh don akwai, akwai, akwai kyau. Bai kamata ka je wurin aiki bakai wanka ba. Ai jikinka zai yi datti kuma za ka dinga ware. Eh to na cika wanka sosai da safe. Kafin in fita ina wanka sosai da safe. Eh bana yarda ban yi wanka ba kafin fita. Ina wanka gobe, ina wanka, ina wanka sosai da safe. Eh.

To an haife ni ko kuma zan ce an haife mu domin biyu ne. Eh an haife ni a watan shida. Eh an haife ni a watan shida. Eh ran bana manta bana taɓa manta ran da an haife ni. Eh ka gan watan shida bana taɓa manta wa. Wallahi bana taɓa manta wa. Eh watan shida an haife ni kuma watan can watan wanda nake jin daɗi ke nan don ran da an haife ni ke nan. Za mu fita da abokanaye mu je mu sha su drinks mu dawo mu ci abinci mu ci nama. Don ranar da an haife ni ke nan. Eh inda na faɗa an haife ni a wata shida. A wata shida an haife ni shine June ke nan ana kiranshi a turanci June. Eh an haife ni a wata shida bana taɓa manta ran da an haife ni. Ai don biyu don ana fita don a je a cashe. Ranar da an haife ni ina fita da abokanaye mu je mu cashe mu dawo. Eh bana taɓa manta ran da an haife ni wata shida ana ce June shine a turanci ke nan.

Eh mana, ina fita ina rike da lema lokacin ruwa. Don in ruwa ya fara faɗi, sai in tire da lema. Don ba na son ruwa ya taɓa jiki, ya ɓata mun jiki. Eh, ka gan fita, ya kamata ka fita, ka fita da lema. Don ruwa zai ɓata kayan da ka sa. Eh, in zan je yawo da abokanai, in zan je wurin aiki, ina fita da lema ina rike lema. Don na san in an fara ruwa, zan ɗaga lema in yi don ruwan, don, don lema in yi tire mun ruwa. Eh, ina fita da lema. Kun, ba na fasa fita da lema lokacin ruwa. Lokacin ruwa kun, ba na fata rike, ba na fasa rike lema. Don ka san in baka rike lema ba, ruwa zai ɓata ma jiki. Eh, bai kamata ma ka fita lokacin ruwa ba lema ba. Eh, ayi ka kan a ku matsala. In ka fita lokacin ruwa ba lema ayi a ku matsala. To zan fita lokacin ruwa ina rike da lema na don in ruwa ya zo sai in tire ruwan. Eh, yana mun amfani sosai. Rike lema lokacin ruwa akwai amfani sosai.

To zan ce me nake lokacin da ruwa yake zuwa zan ce, eh ka san in ruwa ya zo haka ana noma eh don a samu abinci eh ba a wasa da noma. Eh in ruwa na zuwa ka san je gona don in samu inyi noma don noma na ya fita. Eh ka san a gefe nan ba a cika, ba ma cika samu ruwa sosai. Eh ba ma cika samu ruwa sosai a gefe nan don ruwan zuwa zuwa yake yi ne. Yau ka samu, gobe ba ka samu ba. To ka san in mun samu irin abubuwan nan ba ma wasa da shi. Eh in ruwa ya zo haka nan muna zuwan gona ne. Eh mu je muyi shuki shuke don mu dawo. Don ka san in ba da shuke shuke ba akwai damuwa. Ai ba ma wasa da ruwa. Ah in lokacin ruwa ya zo ba a wasa. Ka gane? Ai ka san dole ka haɗu da shuke shuke. Eh don ni a gidanmu da kowa kowa a gidanmu muna so zuwan gona. Kuma in dai za mu zo gona kuma sai akwai ruwan sama. Ka san kuma in ruwan sama ba fara ruwan sama ba gona ka san baya yaɗuwa. Gona bai rai yaɗu ba. Ai abun sai dai, sai dai, sai da ruwan sama. Eh kuma ka san ba a cika mana ruwa sosai a nan. A gefen nan ba ma cika samu ruwa sosai. Eh ba ma cika samu ruwa sosai a gefen nan. Damuwan ke nan. Za mu je sam wani wa lokaci ma za mu je, za mu je muyi shuki ba mu ga ruwa ba. Kuma abun na damin mu. Wallahi ba karya kuma abun na damin mu. Don lokacin ruwa ya zo nan ya kamata muyi shuki. In lokacin ruwa yake zuwa nan za mu je muyi shuki. Eh, eh mun shuki don in yi girma, ya fita da kyau. Eh to don wancan lokacin mun na damuwar ruwa. Ruwan baya zuwa da wuri ne. In kuma ka san in ruwa baya zuwa da wuri ne kuma a wuri ana samu, ana samu matsala. Damuwan mu ke nan. Damuwan mu shine ruwan baya zuwa da wuri. Da ace ruwan na zuwa da wuri na zai taimako sosai kuma ba kare min taimako ba. Amma muna jin jiki. Eh wani lokaci kuma za mu je gonan muyi noma, muyi noma, muyi noma ruwan bai zo ba. Ka gan kuma akwai damuwa. In ruwa bai zo ba kuma akwai damuwa. Eh to za mu ci gaba da noman ba a siya wa. Muyi noman ba a siya wa. Muyi noman ba a siya wa. To ya za muyi? Irin abubuwan nan ya za muyi? Dole mu ci gaba ba ra mu siya ba. Don in mu ci za mu siya, ina za a samu abinci a ci? Ka gan damuwa ne. Tassan lokacin ruwa in ya kusa haka nan muna cika iya zuwa muyi gona kuma gonan mu akwai ƙato sosai. Eh akwai ƙato sosai. Kafin yana kai ba mutum, mutum ɗaya bai rai iya yayi aiki a gonan can ba. Mutane dayawa suna yawa. Eh mutane dayawa asu aiki suna, suna, suna aiki a gonan can. Eh don gonan akwai ƙato sosai. So in ka gan ruwa ya zo haka nan, in ruwa lokacin ruwa ya zo haka nan muna zuwan gonan don mu sa jiki, muyi aiki don mu san nawa ne za mu fitar da shi a cikin gonan. Don ka san babban gona ne kuma aiki a irin gonan can ba kare min aiki ba. To in ruwa ya zuwa haka nan in ba kai shuki ba damuwa ne. Wani lokaci kuma za muyi shuki kuma ruwa baya zuwa. Ka san muna fama sosai. Kuma wancan abun yana, yana ji mana. So in lokacin ruwa ya kusa ko kuma in lokacin ruwa ya zo muna zuwa dukkan mu a gida za mu je gona. Za mu je gona mu je muyi shuki. Kuma shuki nan fa ba karemin shuki ba ne. Don na gyama gonan na da ƙato sosai. Wancan kam ba karya ba ne. Gonan akwai ƙato sosai. Don muyi shuki nan za muyi shuki, muyi shuki, muyi shuki, muyi shuki. Ai shuki baya ƙarewa. Wallahi. To wancin lokaci kuma za muyi shuki kuma ruwan baya zuwa da wuri. Lokacin ruwan kuma baya zuwa da wuri. Kuma yana ɓata abubuwan shuki wanda mun yi. Ka san wancan kuma damuwa ne. Wallahi akwai ɗan matsala a wancan. Za ka yi shuki, za ka yi shuki, za ka zo kuma ka gan ba ka samu komai ba. Ai ya dawo matsala. So in lokacin ruwa haka ya zo, ni wata rana ni da zan ina zuwa da abokanaye na, wata rana na zuwa da iyaye na mu je gona. Don ruwa ya kusa. In ruwa ya kusa haka nan, sai muyi shuki. Eh min muyi shuki kuma yana taimaken mu. So lokacin ruwa ya kusa haka muna shuki. Muna shuki kuma shuki yana zuwa da yawa. Wallahi yana zuwa da yawa. Eh lokacin shukin kan yana zuwa da yawa. Kuma yana taimakon sosai. To lokacin ruwa ya zuwa haka muna gonane.

To wane lokaci kake wanke kayanki? To lokaci wankina, watarana sati nake wanki. Ehe, kasan ina zuwa aiki nan to aiki namun yawa. Bazan samu dama na wanki ba. Eh, na wanke kayayykina a sati. Eh, satin nan ko wani sati ina wanke kayayyaki na. Don kaya banaso kaya ya taru kuma in kaya yayi yawa damuwane. Eh, na wanke kayaki na lokacin da kuma akwai ruwa. Inba ruwa kasan akwai matsala. Bazan iya inyi wanki inba, donba ruwa. Kuma ba ruwannan kuma damuwa ne. Wallahi so lokacin, inde lokacin ruwa kuma ko wani sati ina wanke kayayyaki na. Eh bana bana wasa da wanke kayayyaki. Don kowani sati ina wanke kayayyaki na. Kuma inda nake wanke kayayyakina zan fara da farare kaya. Kasan farare kaya bai kamata kana haɗa fararen kaya da wani kayaba. Don kahaɗa fararen kaya da wani kaya zai ɓatadda kayan. Kuma ya ɓatadda kayan damuwane. Ehe to kowani sati in zanzo wanki zan fara da kayayyaki farare, farare kayayyaki. Inna fara da farare kayayyaki, sai in bisa da wasu kayayyaki. Eh, inna bisa da wasu kayayyaki sai kaya ƙarshen wanda zan wanke shine jeans. A turanci ana kiransa jeans. Eh kasan kayayyakin can akwai nauyi. Kuma baka bisa a hankali ba zaka samu damuwa. Eh to bana wasa da wancan kayayyaki, don akwai nauyi. Don wankewa ma yanaban kiwuya watarana. Wankinshi irin kayayyakin can kai yanaban kiwuya amma ina dagewa, ina dagewa don in wanke. So ko wani sati ina wanki zanje in siya omo na. Omo kuma wanda nafi using omo nakeso amfani dashi shine Viva. Eh sunan omon kenan Viva. Da sabulun din Viva. Don yana wanke mun farare kayan nan ya fita sab-sab ba damuwa zai kamshi inda nake so. Zai kamshi inda nake so. Eh kuma inya kamshi inda nake so nan shine kayana zai fita sab-sab. Eh kayana zai fita sab-sab, banda damuwa wancan. Eh don ina so kayana ya fita, ya fita in wanke kuma kasan innayi wanki nan, na wanke sati nan inaso ya fita da kyau. Eh to ko wani sati lokacin wanda nake wanke kayana kenan. Don kayan banaso in tara kaya. Ni kuma ba mutum bane mai tara kaya. Kasan kuma ina kana tara kayannan kuma wankewa in kazo wanke wannan kiwuya zai kama ka. In ka zo wanke kayakin ka kiyu ya zai kama ka. Ni kuma bana so haka. Bana so kiyu ya kama ni. Don kasan ahhh ina zuwan aiki. Kuma lokacin wanda bana zuwa aiki shine sati. To sati ne kuma nake samu in wanki. Eh nake samu in wanki in fitarda kayan in wankeshi ya fita. Don kayayyakin banaso inyi yawa sosai. Eh don inna wanke fararen kayan nan. Inna shanyesu sai in bisa da wasu kayayyaki. Ina gama sai in zo in wanke jeans can. Don jeans ina da nauyi sosai. Inna wanke jeans in sai in shanyar in ya bushe sai in fitar sai inyi ayon nasa. Eh in dannasa, in ayon nasa kasan in ba anayi nasa ba zai zona squeeze, squeeze, squeeze hakanan. Eh to kayaki na bana wasa da su. Don lokacin wankina shine sati. Bana wasa da sati. Don sati ranar wanki ne. Ina nasuwa in wanki ya fita da kyau, don banason in samu matsala a kayayyakina. Eh matsala kuma bana so in samu a kayaki na. Don kasan inka samu matsala a kayayyaki ai akwai damuwa. Eh bai kamata ka samu matsala a kayakin ka ba. Don ka samu matsala a kayaki ai akwai damuwa. To ina nasuwa in wanki da kyau. Nasuwa kuma ba ƙaramin nasuwa nakeyiba. In anzo wanki ina nasuwa sosai, sosai. Don in ban wankeba ba rai fitaba. Kuma lokacin can da nake samu inyi wanki wanda banda, bana zuwa aiki bana zuwa ko'ina sainai sati. Lokaci wanda nake samu kenan. Eh wanki sati. Ko wane sati bana wasa da wanki. Wancan kuma lokacina kenan. Ko wane sati bana wasa da wanki. Eh wanki ya zuwa ka ina sa jikina in yi shi don ya fita sab-sab. Satine ko wani lokaci wanda nake wanki kuma bana wasa dashi.

Eh, mika jiki ko ina mika jiki da safe. Eh ka san in na tashi bacina jikina zai ɗan nauyi. Ka gane ko? Zai ɗan nauyi to zama wurin ɗaya nan kuma damuwa ne. Ka gane? Domin ka ka, ka ka awani awani a kwance. Eh to jikina nan zai nauyi zai ɗan sami. To in na tashi nan sai in miƙa jikina. Eh don kuma yana, yana mun taimako sosai. Mikan jiki wanne ke yi nan ba ƙarami taimako yake mun ba. Eh zan ɗan miƙa jiki, in dan zagaya, in na zagaya, in dan gudu kaɗan. Eh don in na tashi bacina kai jikina yana mun wa ɗan sami sami haka nan. Ka gane ko? Yana ɗan mun sami sami haka nan to bai kamata in zauna wuri ɗaya ba. In na wanke baki eh sai in ɗan fita, eh ɗan gudu. Sai in ɗan gudu kuma wurin zan ɗan gudu yana ɗan nisa. Eh don in samu ɗan miƙa jikina. In ba da miƙa jiki ba ai akwai matsala. Don jiki ma na so, na so haka. Sosai ma jiki ma na so haka. To ya kamata kana miƙa jikinka. Kullum kana wuri ɗaya, kana kwanciya wuri ɗaya ai jikinka zai yi sami. Ko ba haka ba? Ai jiki zai yi sami. To ya kamata in na tashi da safe ko kuma in na tashi da safe ina ɗan wanke baki. In na wanke baki sai in je gudu. Don yana tamako na. Ai inda ba, in ba da gudu ba akwai matsala. Jiki ma na nema haka. Eh kaɗan gudu, kaɗan miƙo, kaɗan miƙa don in jiki in sake. Don in jiki yayi sami ma damuwa ne. Eh bai kamata ka bar jikinka na sami sosai haka ba. Eh don in jiki ma ya sami ma damuwa ne. Ko ba haka ba? To bana bari jiki in sami. Eh don jikina ya sami kai ɗan guntu matsala ne. Eh to haka nake miƙa jikin idan gudu. Eh wasu lokaci ma in na tashi bacci sai in kira abokanaye na muyi gudu tare. Eh muna gudu tare da abokanaye na mu je wuri mai nisa mu dawo. Eh kafin, kafin rana ta fito. Eh haka nake yi. Kuma ko wane safe ba, ko wane safe in na wanke, in na wanke bakina ina kiransu. Wani lokaci kuma ina zuwa ni kaɗai. Wasu lokaci ina zuwa da abokanaye na. Eh don su ma su, su samu su motsa jiki. Ka san in baka motsa jiki nan ba akwai damuwa. Sai dai, sai dai motsa jiki. To haka nake yi kullum, kullum, kullum. Ko wane safe in na tashi, in na share share, in na wanke baki sai in shiga motsa jiki. In dan motsa in dan miƙa jiki, in na miƙa jikina sai in ji jikina ya warware. Sai in ji daɗin jiki. Don in ban fita ba, in ban miƙa jikina jikina zai yi nauyi. Eh zai yi nauyi kuma haka zan zauna kan gudu ba, ban iya in tashi ba. To ka gan akwai ɗan matsala a haka. Don dai in na ɗan je wani abun sai in tashi, in dan miƙa jikina, ince oke, idan gudu, in kira abokanaye na mu gudu tare. Kuma gaskiya yana tamako. Wallahi yana tamako. Mikan jiki wanne nake yi nan ko wane safe nan ba ƙaramin tamako yake mun ba, ba ƙaramin tamako yake mun ba. Ai abun can fa akwai kyau fa. Miƙa jiki ka bari kawai ka bar ni kawai da miƙa jiki. Yana mun tamako sosai, sosai kuma na gode. Wallahi na gode ba ƙarami tamako ba. Wallahi ba ƙarami tamako yake mun ba. To in na miƙa jiki nan sai inyi haka, inji haka, in dawo. Eh sai in je nema abu in sha. Ina nema abu in sha nan sai in je in kwanta kuma in huta. Eh amma ka san kullum ina tashi bana miƙa jiki ayy akwai matsala. Jikin zai yi nauyi. Don jiki ma na nema kaɗinga miƙawa. Eh to bana wasa da miƙa jiki. Kullum, kullum ina miƙa jiki. Kullum, kullum ina miƙa jiki. Ai in na tashi nan sai inji wani daɗi. In na gama miƙa jiki nan sai inji wani daɗi a jiki. Nan miƙa nan sai in je in sake wasan ruwa. In na wasan ruwa sai in nema abinci. Ka gane ai sai in nema abinci. In na nema abinci ina ci sai in ji jikina ya sake mun. In jiki ya sake mun bana jin wani damuwa kuma. Kuma abun ba ƙaramin tamako yake mun ba. Wallahi yana mun tamako sosai, sosai. Ina jin daɗi. Kai na gode ma tambaye nan. Wallahi ina tashi da safe ina miƙa jiki da safe. Bana wasa da miƙa jiki. Kuma yana tamako na sosai, sosai, sosai. Wancan kuma ba karya. Miƙa jiki da safe yana tamako na sosai.

To, kana fi son kayan zaki ko gishiri? Eh, to ni, zan ce ina fi son kayan zaki. Don ba na son gishiri gishiri. Eh ina son kayan zaki amma ba kullum bane nake cika, cika son kayan zaki. Eh akwai wurin da zan sha ma abu mai zaƙi akwai wurin da ba zan sha ma abu mai zaƙi ba. Abun zuwa zuwa yake mun. Eh to, zan ce ba kullum bane nake so abu ba mai zaki. Yau zan iya in sha ma abu, abu mai zaƙi, eh gobe kuma zan samu, zan iya in sha ma abu mai ɗaci. To ba kullum bane. Zuwa zuwa ne yake mun. Ai ni, bawai ba na shan abu mai gishiri bafa. Ina sha kuma ina cin abu mai gishiri. Eh amma abun ba, zuwa ne yake mun. Eh ba kullum bane. Don ni bana cika so abubuwa gishiri gishiri eh. Kuma kayan zaƙi wanda nake cika so kasan, kagan ice cream? Ina son ice cream sosai. Eh ina son Fanta kuma. Eh ina son Fanta, ina sooo eh Chivita. Eh a turanci kenan abun ana kiransa Chivita. Kayan zaƙi wanda nike so kenan. Ai ka bani kawai da zaki. Eh abokanai na ma sun san ni da kayan zaki. Wallahi abokanai na sun sani da kayan zaƙi ni bana wasa da kayan zaƙi. Amma gishirin nan kai, bakina yana mun iri ina, ina, ina, ina ci abu mai gishiri kuma ina sha abu mai gishiri. Don zuwa zuwa yake mun. Ba kullum bane nake so abubuwa mai gishiri gishiri gishiri gishiri hakan nan ba. Ni kam kaban kayan zaki. In zan samu shayi ma ina, ina cika sugar. Don ni ina son shuga sosai sosai. Sun sani a gida ma. Iyaye na ma sun sani ina son shuga. Kowa a gidana sun sanni ina son shuga. Sasa abun zuwa zuwa yake mun. Yau ka ga na sha ma shuga gobe ban sha ma ba. Eh to kasan gishiri gishiri kuma kai yana da wani irin, ya na da wani irin abu a baki haka ba ya mun. Eh ina sha shi haka bakina yana mun wani iri iri hakan nan. Kuma ni jikina bai karɓe kayan abubuwan gishiri gishiri gishiri nan ba sai kayan zaƙi. Eh to kagan yau zan iya in sha ma kayan zaƙi gobe in sha ma abubuwa abu mai gishiri gishiri. Amma gaskiya kam na fi so kayan zaƙi. Wallahi ni ina so ma kayan zaki. Ka ban kayan zaƙi zan dinga sha ma. Eh amma kai gishirin nan sai a hankali dai. Eh kasan in mun fita wata rana haka in mun je hira da abokanaye mun zo na muna hira muna dariya. In an ce me zan sha? Kai ance a kawo mun kayan zaƙi kawai. Eh don kai gishirin nan akwai ɗan matsala fa. Wallahi abubuwan gishiri gishirin nan ba sai a hankali dai. Akwai ɗan matsala. Kuma eh na san zaƙi ma akwai ɗan matsala. Bai kamata mutum na shan zaƙi sosai sosai sosai a ciki nshi ba. Eh ya kamata mutum na rage shan zaƙi. Don kasan zaƙi ma na kawo illa. Wancan kam tabbas zaƙi na kawo illa kuma ya kamata mutum ya rage kayan zaƙi amma kasan gishirin nan man shi ma in yayi yawa a jiki ma damuwa ne. Eh bai kamata gishiri yayi yawa dama a jiki ba. Eh to ni kuma zaƙi ma bai kamata yayi yawa a jiki ba. Amma a haka dai na fi so kayan zaƙi. Kaga ina in zan yi, in zan yi shayi ina lafta shuga dayawa dan yayi zaƙi. Haka nake cikin shi, haka nake cika shan shayi na. Zan lock ta ma shuga don in yi zaki sosai. Eh don ni ina son abubuwa mai zaƙi an san ni a gida ma sosai sun san ni. Ai ni abubuwan zaƙi bana wasa da shi. Ka kawo mun abun zaƙi zan sha ma. In ka kawo gishirin nan ma zan sha ma amma ba zan sha sosai inda nake shan abubuwan zaƙi ba. Shi yasa ka ga ni na fi so kayan zaƙi. Eh kuma kayan zaƙi wanda nake fi so bana, inda na faɗa ɗazo ina so ma Fanta ina so ice cream. Balle ma banda ice cream. Ina shan ice cream sosai kai. Kasan ni da son ice cream? Ina son ice cream sosai. Zan iya in kashe kuɗi kullum kullum akan ice cream don me? Don zaƙinsa. Zaƙinsa kawai nake so sosai. Wallahi bana wasa da zaƙin ice cream. In kaban yanzu zan lashe ma ice cream in lashe ma in lashe ma don zaƙin sa amma kasan da ace ice cream din akwai ɗan gishiri-gishiri kai ba zan so ba eh in ice cream ɗin akwai gishiri gishiri hakan nan ba zan so ba. Amma ka ga ina haɗa kayan zaƙin nan ina sha sai in fita da kyau. Haka na fi so kayan zaƙin nan. Eh.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abinci ai. Kasan in an dafa abinci haka a gida ana taro, ana kira abokanaye, a zo a zauna a ci abinci tare. Eh, sai a raba ma neighbor. Eh, muna raba ma neighbor mu ma abinci, mu ba su abinci su ma su ci don zaman tare. Ai muna raba abinci sosai. Eh, hakora ta nan mu tashi kawai da safe. Eh, muyi abinci yawan mu raba ma mutane don me, don farin ciki kuma zaman tare. Kuma kasan zaman tare ya fi komi. Wallahi zaman tare ya fi komi. Eh, bai kamata ana, ana tare ana haushi, ana haushin junan mu. Mura muna haushin junan mu ba. Ka gane eh, ya kamata muna tare, ana zama, ana hira, ana dariya don me, don gobe ba wanda ya san gobe. Eh, kuma abinci kuma bai kamata yayi ka fadaba. Ai raba abinci ba wani abu bane. Eh, gaskiya ka raba abinci ba wani abu bane. Don me? Ana tare kuma zaman tare ya fi komi. Zaman tare ya bi ni, ya fi komi. Eh, to za mu zauna tare muyi hira, ayi dariya, a kawo abinci a ci, a yi shaye, a sha su fanta, a sha su ice cream, a sha kayan zaki. Don me? Don farin ciki da juna. Eh, bai kamata muna haushi da juna ba, bai kamata muna ci kayan muna ɓata rai da juna ba. Eh, wai ya kamata mu nuna ana tare. Eh, don me? Don farin ciki. Eh, bai kamata muna ce muna haushi da juna ba. Eh to, muna raba abinci. Sa sa ka gan in an abinci yawa sai a kira abokanaye, sai a ci tare kuma a raba ma neighbor. Eh, a raba ma mutane a unguwa don su ma su samu su ci. Don me? Don ana zaman tare. Ko ma me zaman tare ya fi komi. Ba abu ne ya kai zaman tare. Eh, a zauna ayi dariya, a motsa jiki, ana ci, ana hira, ayi ba abu ne yafi wancan. Ko ba haka ba? Eh, so a zauna, za a zauna in ana abinci a kawo sai a ci. Wani lokaci muna yin cinkafa ne. Eh, sai mun dafa cinkafa, yi yawa a haɗa shi da yaji, iji, a haɗa da nama gandi gande. Eh, in an sa yaji, yaji, burkunu, yaji kana ci ma kana eh yana ɗon ƙone harshe. Ka gane ko? Ai wancan ya haɗu don me? Don zaman tare kawai. Kuma ba abu ne yafi wancan zaman tare. Eh to, muna cika iya kuka. Muna cika iya dafa miyan kuka da tuwon shinkafa don me a raba. A raba ma mutane don me, don zaman tare. Ai ba abu ne yafi zaman tare. Don zaman tare ƙomi ne. Eh to, za a raba haka a zo ayi dariya, ayi murmushi, ayi hira, ayi rawa ma. Eh, don ana tare. Eh to, mun cika yin cinkafa sosai in mun dafa cinkafa sosai sai mu je muna raba wa neighbors. Eh, ko kuma a kira yaran unguwa a ba su. Eh, kai na ji daɗin tambayan nan. Tambayan nan gaskiya ya haɗu. Muyi abinci muna raba ma neighbors ba a rowa. Eh, don ba a amfanin rowa. Yama za ka yi rowa da abinci? Ai ka san rowa da abinci kuma bai haɗu ba. Wallahi ai rowa da abinci bai haɗu ba. Ya kamata in ka abinci ka raba ma kowa don su ma su ci. Don me? Farin ciki. Don me? Don zaman tare. Don me? Don zaman lafiya. Eh, bai kamata muna haushi da junan mu ba. Sa sa ka gan muna raba abinci. Muyi abinci haka nan sai mu raba ma kowa a ci, a ci, a ci, ayi dariya, ayi hira. Kuma wancan ba laifi. Don me? Ana tare. Ko ana tare. Sa sa na ce muna iya raba abinci. Muna raba abinci mu ma mutane a waje su ma su ci. Don me? Don zaman tare. Ba wani abu ba. Zaman tare ne kawai. Eh, muna iya dafa abinci, cinkafa, icika, kula, a haɗa nama, burkunu, iji, yaji, iji sai mu raba ma junan mu. Mu je nawa raba ma neighbors don me? Don zaman tare kawai da zaman lafiya. Wa ba abu ne yafi zaman lafiya? Wallahi.

Yaya kaken jurewa zafi? Ai ni gaskiya kom bana shiri da zafi. In an zo maganan zafi kaai, bana shiri da zafi. Zan kunna fanka, in sa fanka a biyu ko uku. Eh, don nima ba mai so fanka bane. Eh, amma ka gan zafi kaai, zafi gaskiya bana son zafi. Zafi bai haɗu bane kaɗai-kaɗai. Wallahi. Gwanda ma, gwanda mun sanyi, zafi kawai bai haɗu bane. Eh, shasa in a fara zafi haka ina neman fanka. In an fara zafi haka ina rikicewa. Belle ma in ba wuta, dole in je nema mai in siya-- in sa a sa-- in sa a jan don a kunna. Ai maganan zafi nan, hmmm sai a hankali. Ai zafi yana sa ni ciwon kai, yana sa ina zufa, kuma bana son zufa. Haushi na da zafi ke nan bana son zufa. Ai an fara zafi nan ina, ina, ina, ina, ina wasa ruwa minti, minti. Minti, minti ina wasa ruwa. Don akwai matsala. Ai zafi nan hmmm babban matsala ne. Zafi ne yana kawo mana matsala dewa. Don zafin mana kawo yana zuwa da illa. Illa daban, daban, daban, daban, daban, daban a jiki. Sasa kaga ni bana shiri da zafi ko kaɗan. Maganan zafi ka'a kaban ni kawai. Ni bana son zafi. Gwanda mun sanyi ma. Wallahi don in an fara zafi yanzu haka zan nema watsa ruwa. Fara zafi yanzu haka ina nema wasa ruwa. Ai ka gan akwai matsala. Wallahi akwai babban matsala ma. Ai in an fara zafi yanzu nan ina rikicewa. Gwanda sanyi. Don nima ba mai son fanka ba ne ma. Amma ka gan an fara zafi nan, dole in nema fanka. In kunna fanka don in sha iska. Don bana shiri da zafi ko kaɗan. Wallahi zafi yana sa ni ina rikicewa. Kaga in an fara zafi nan na nema ina so ina wasta ruwa minti, minti. Minti, minti. Kokon watarana kawai, ni da abokanaye namu fita muje muyi bulle a kogii. Eh, don zafi muna rage zafi. Zamuje kogii muyi bulle, muji daɗii, muyi ta wasa da ruwa don mu dawo. Don zafi kawai. Ai in zafi ya yi yawa dukkanmu ba ma son zafi. A gidanmu kwana dukkanmu ba ma son zafi. Kaga abokanayena, kaga iyayena, mu ma ba ma son zafi. Zafi bai haɗu bane. Ina jerewa ba ma zafi sosai. Wallahi. Hanƙuri ne kawai. In an fara zafi nan kaai kuma abu muni kuma in ba wuta muna rikicewa. Ko me ya ba wuta zamuje mu nema mai mu sa a injin don mu kunna. Eh mu samu mu kunna fan don muyi bacci. In an zafi-- in an fara zafi fa bana iya bacci ba. In an fara zafi bana iya bacci. Kaga ina birgima injin na in dawo, injin na in dawo jikina zai dinga ciwo, baya na zai dinga ciwo don me? Don zafi. Kuma ni bana so maganan zafi ko kaɗan. Wallahi bana so maganan zafi ko kaɗan. In an fara zafi yanzu haka zan je in nema, in nema ruwa in watsa a jiki. Wallahi. An fara zafi haka zan nema ruwa in wasa a jiki. Gaskiya don zafi ba abun shiri, shiri, shiri, shiri da shi ba ne. Wallahi. Zafi zai sa ka na zufa minti, minti kana zufa minti. Kuma zafi zai sa kana ƙin shan ruwa. Za ka dinga shan ruwa, za ka sha ruwa, za ka sha ruwa har ka ji ba daɗi. Don sasa kafin bacci ina sa ruwa a gefe na. Bana wasa da ruwa. Wallahi in zan bacci ina gefe zan sa ruwa. Gaskiya don ni bana wasa da ruwa. Ruwa akwai taimako sosai, sosai a jiki. Sasa bana wasa da shi. Eh, in an zo maganan ruwa a'a kaban ni kawai. Ina shan ruwa sosai, sosai. Sasa bana so maganan zafi. Kuma a tsakan dare zan yi in tashi ma in wasa ruwa don me? Don zafi. In zafi ya yi yawa zan nema injin ɗin ban ruwa in wasa a tsakan dare. Ba ruwa na don me? Zafi ne kawai. Inda na faɗa ni ba mai shiri da zafi bane. Ko kaɗan bana son zafi a rayuwa na. In an fara zafi nan ina rikicewa. Eh, gwanda mun sanyi akan zafi. Eh, ba kai mai jurewa ne ke ma zafi ba. Eh, in an fara zafi haka zan nema ruwa in watsa a jiki ko kuma in nema ruwa ina sha, ina sha minti, minti. Eh, don zafi gaskiya bai haɗu ba.